Da farko dai idan na dan tahi da safiya ina fara zuwa in yi brush wato in cuɗe bakina kenan na biyu sai in je in wanke dukan, in wanke fuskata da hannayena zuwa ƙafa ta. Wani san kuma in yi wanka ma.

Labari na barkwanci shi ne ya fi sa ni in yi dariya musamman ma tare da wayata idan na gani ina cikin dubawa. Irin kamar abubuwan nishaɗi kamar memes haka, irin ɗan hotuna masu ban dariya ya fi sa ni nishaɗi fiye da kowane abu. Musamman a manhajar Facebook da kuma Twitter.

Eh ina bada shawara musamman ma idan abun ya dangance ni nakan bada shawarar yanda za'a'i musamman ma idan aiki ne kamar na gini haka idan muka zo aka zo guri kafin a fara yi kowa yakan kawo shawarwarinsa amma kuma dai akan bar waɗanda masu aikin su yi aikinsu.

Eh ina koyan wani yare, ina koyan yaren Ingilishi wato yaren, yaren Birtaniya kenan Turanci ina koyo, shi kaɗai nake koyo, ban da shi gaskiya ba wani yare da nake koya, ok sai Larabci. Yaruka biyun nan kawai su nake koya. Ban da su babu wani, amma akwai yarukan da suke ban sha'awa irin Indiyanci haka. Da sauran su.

Na fi son wani ya dafa mun sannan kuma bana so ya ƙone. Na fi so a soya shi, ya ɗanye kamar yayi fari haka. Bana son ya ƙone yayi baƙi jikinsa. So ni gaskiya ban iya dafawa ba amma nakan ba wani yayi saboda ni gaskiya ban iya ba.

Daga cikin manya manyan nasara da muka samu a aiki, shi ne mun buɗe shagunammu na siyar da siyarwa na waya, sannan kuma mun samu mun ɗauki wasu mutum biyu domin su taya mu aiki. Wannan tabbas ba ƙaramar nasara ba ce, kwarai kuwa da gaske.

Babban burin mu a aikin shine mu gina kasuwanci na gari sannan kuma mutane su yarda da mu, su ɗauka amana, su san kuma su yarda da ingancin abin da muke yi. Abin da muke shi ne gyaran waya. Muna so mu gina babban guri sannan kuma muna kan target.

Samun nasara a aiki shine babban abin da yake ƙara ba ni ƙwarin gwiwa. Idan wasu suka zo suna cewa kamar ba za mu iya ba, hakan yakan ƙara ba ni ƙwarin gwiwa. Saboda ni na koyi gyara ne da kaina, ba wani ne ya koya mun ba. Hakan yana ƙara ba ni ƙwarin gwiwa lokacin da naji mutane suna sukata ni kuma lokacin da ke ƙara tashi in ƙara zage dantse. Hakan yana ƙara ba ni ƙwarin gwiwa.

Muriata tana da ƙarfin gaskiya. Ina da murya mai ƙarfi ba a hankali take ba. Ko anan ma za ku ji. Ahakan ma ba wai na ɗame murya ta bane. Muryata tana da ƙarfi gaskiya, tana da ƙarfin gaske. Ba a hankali nake magana ta a irin ƙasa ƙasa ɗinnan ba gaskiya.

Eh nakan ga fasaha kala kala musamman a kafofin yaɗa zumunta. Na farko nakan zuwa in gwada amma ba kowacce nake gwadawa ba, sai wacce ta shafi aikina sannan kuma wacce naga mutane sun aminta sosai ko suna yawan magana akai. Eh aikina gyaran waya kenan.

Na fi son wasan bal, kallon bal. Na fi son wasan bal. Bal ita ce favorite wasa na gaskiya, abin da na fi so. Aduk sauran wasanni hakan ta na ɗebe min ƙyewa, musamman ma ƙwallon Ingila wato Premier League. Ina supporting ɗin Arsenal.

Ban cika son cin abinci a kan titi ba amma kuma dai ina yi gaskiya saboda idan kafin na gida aƙa are na gida, za ka zo nan kaɗan rage sai kaɗan samu kaɗan rage yunwa saboda tsawon lokaci kada, eh, yunwa ta ci ma, ta cim maka sosai.

Eh a ciki nake kwana ko, ko damuna ko rani ko sanyi ko zafi. Ina kwana ne a cikin ɗaki saboda tsaro, um kuma hakan ya fi ba ni kwanciyar hankali sannan kuma ɗumi ga kuma lafiya. Hakan ya fi ba ni kwanciyar hankali. Na fi jin daɗi.

Ban fiye duba saƙonni ba idan ina aiki, amma sai dai idan na ji ƙarar application kamar irin na shigowar saƙo nakan tsaya wa in duba. Amma idan ba haka ba ban fiye tsayawa in maida kai a kan waya ba sai sai dai idan abun nan kamar application ne na ji ya yi ƙara.

Eh nakan yi hakan kuma yana ba ni nishaɗi ƙwarai da gaske. Saboda za ka ji wani sa'in kawai waƙar ta faɗi maka a ranka kawai, haka kika fara rera wa wani sa'in ma baya na rera sai in je in kawo ta a waya ta in ina da ita, in bani da ita in je in duba a sama a internet ke nan domin in dauko ta.

Abincin da na fi so shine tuwon shinkafa da miyar taushe, na biyu kuma shine, eh, shinkafa da miya da kuma taliya a lokaci ɗaya ko kuma tafaɗukan taliya. Waɗannan suna mun daɗi gaskiya musamman ma haɗin sa kifi a gefe.

Gun da na fi son ziyarta a yanzu haka ɗaya guri biyu ne, na farko Madina na biyu Makka. Makka da Madina ce na sai kuma irin ƙasashen turai na fi son kamarar Injila haka.

Na fi son fina-finan Hollywood yanzu haka a yanzu haka ce saboda kuma fina-finan Bollywood kuma na fi son na yaƙi haka saboda nakan ɗauki darasi sannan kuma nakan ji bana sha'awar lokacin yaƙi gaskiya saboda yanda ake nuna musamamma idan kakan duwa ɗan su fina-finan yanda wasu abubuwa suka faru a gaske zaka ji tausayi makura sannan daga nan ina son Bollywood sannan kuma Kannywood.

Eh, ina yin ciza farce. Musamman lokacin da, eh, farce na ɗanye kuma tsayi ban, ban, ban yanke shi ba. So wasu lokuta nakan ciza farce idan wani abu ya mun ba daidai ba ko kuma idan naga farcen ya mun barin kwankwan haka bana jin daɗinsa.

Na fi yin kuzari da yamma saboda da yamma lokacin na gama wurewa daga kamar idan mutum ya tashi daga bacci jikinsa bai gama wurewa ba amma da yamma janinka ya gama tsinke wa komai ya dawo ma yanda yake. Da yamma na fi kuzari gaskiya.

Eh ina shan madara kowace iri ce ko a shayi ko irin madara haka ta nuno duka bawace bana sha. Bana ɗaya daga cikin irin mutanen nan waɗanda ba sa shan madara, ni kowace iri ma ina sha. Bana da tsari akan abinci gaskiya madara tana mun daɗi sosai sosai kuma ina sha.

Ina fara aiki kusan ko dai awa ko dai wace rana daga ƙarfe tara zuwa zuwa kamar shida na yamma ko da yaushe haka nake fara yi. Idan ka ga na yi ƙasa da haka, to sai dai aikin ban shirya masa ba da ma gaskiya.

Da safe a yanzu dai da safe na fi cin taliya ko taliyar yara wacce muke kira da indomi ko kuma taliyar sufageti ko kuma biredi da shayi. Ita na fi su nafi so ko in ce su nafi ci a abinci na na karyawa na safiya.

Ba kullum nake kallon kalanda ba. Ina kallon kwanan wata da kuma lokaci tun ta fuskar wayata. Ban fiye shiga can cikin application din kalanda in kalle ranaku ba. Nakan shafa tsawon lokaci kafin in yi haka gaskiya. Kalanda ta ita ce fuskar wayata.

Ban iya mota ba saboda ban da ita amma ina da ƙwarin gwiwa cewa zan iya lokacin da na samu. Zan iya koya amma dai zuwa yanzu bana da mota kuma wani nawa ma bai da mota. Hakan zai ba ni wahalar koya gaskiya. Bana da mota kuma bana koya.

Ni ba na aiki da kwamfuta amma na iya kwamfuta amma ni da waya ta nake amfani. Saboda ba na aiki da kwamfuta hakan ba zai sani in san wasu tsare-tsare da nake yi ko na canza ko ba na canza ba gaskiya ni da waya kaɗai nake amfani ba na amfani da kwamfuta.

A ƙasa na ke kwana ba a kan gadoba, ƙasan ma ba a katifa ba a tabarma saboda ni ba wani, wani bane gaskiya. Kuma hakan yana bani, eh bana, yakan bani kwanciyar hankali bana ɗaga hankali na, na gode Allah hakan ma.

Ba na shan magani kullum. Idan na sha magani, to gaskiya ba na jin daɗi, ba ina da lafiya ke nan. Da lokacin da na sha magani ba na da lafiya, sannan gaskiya ne ba na shan magani idan ina ƙalau. Kamar in dinga ɗaukar wasu, eh, maganin kariya kafin aka amuda cutar rigakafi, sai dai allura haka ina samu amma dai magani ba zan fiya sha ba.

Malami na wanda na fi so gaskiya shine malamin da ya koyar da ni harshen Turanci wato English. Ana ce masa malam Sunusi Shehu Shuwarin. Malami na biyu kuma shine malamin maths wanda ake ce masa Samuel Mika ibrahim. Sannan akwai malamin addininmu wanda irin su malam Salahuddin da sauransu. Wadannan duka ina son su sosai sosai. Sun mun koyar da mu sosai bisa sakani ga Allah.

Idan na je kasuwa misali ta musamman ma ta garinmu, abunda na fi sha'awan siya a wannan lokacin, eh nafi lok-- nafi siyan rake. Da rake haka da kuma, eh da kuma karas da muruci, su nafi son siya gaskiya.

Bana iya kunna wuta musmman ma inzan kwanta bana iya kwanciya da haske na fi son in kwanta haka cikin duhu. Yakan fi ba ni kwanciyar hankali gaskiya akan kwanciya cikin duhu. Ba na sakewa inyi bacci. Ban saba ba gaskiya ba na sake wa ko ɗaya.

Ba mu da wifi a gidanmu, ba mu da wifi a gidanmu. Kowa da data yake amfani, sanan ba kowane ma yake da babbar waya ba amma dai ba mu da wifi. Wifi babu ma mu a garinmu gaskiya saboda a ƙauye muke rayuwa, sai dai idan mun ɗan tafi wani garin haka sai dai ko wifi na waya.

Ina amfani da wayar kamfanin Infinix, Infinix, ehm, Smart 8. Ita ce wayar da nake rike da ita kuma tana mun garkon battery sosai. Tana mun duk abun da nake so. Sannan RAM dinta 4 ne, ROM kuma, eh RAM dinta 64, ROM kuma 4.

Eh, da ina sauraron rediyo amma yanzu ba na saurara. Abin da ya sa shi ne yanzu zamani ya canza, A wayarka za ka duba kowane labari, kafin gidan rediyon ma sun wallafa kai ka riga su gani. Don haka ni ba na sauraron rediyo. A wayata nake kallon kowane labari. Ba na zuwa gidan re-- ba na zuwa in saurari rediyo.